Lokacin danafiso na shekara shine lokacin sanyi, shine lokacin danafiso a cikin shekara na fi son lokacin sanyi saboda akwai ƙarancin cututtuka da kuma rashin zafi na yanayi. Lokacin da kake amfani da musamman wayan hannu da kwamfutocin ka, wannan yana taimakawa wajen sai aiki ba tare da matsala ba, ba tare da ɗaukan zafi ba saboda wannan sanyin da yake ya gudanawa a cikin gari instead of lokacin zafi kuma za ka ga akwai wahala sosai wajen yin amfani da accessories.

Duɓa da safiya lokacin da kowa galibin ya fi kuzari. Na tabbatar na fi kuzari da safe. Sakamakon lokaci ne da na tashi duk gajiyan da nake da shi na riga da nayi bacci ta tafi. Na fi kuzari da safe gaskiya.

Abun da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki bai wuce nasara ba. Inga ina yin nasara a cikin aiki, babu abunda ya fara bani ƙwarin gwiwa a yayin da nake aiki sama da nasaran da nake hangowa wadda idan nayi, zan ji daɗin wannan nasarar da nayi. Nasara ce take sanya nake kuzari a yin aiki. Dan aikin da kuma babu nasara a cikin shi, bana jin yin kuzari yin shi, bana samun kuzari yayin yin shi.

Eh, nakan motsa jiki a kullum da tafiya. Nakan yi tafiya daga wani waje mai nisa zuwa wani waje mai nisa. Ina yin motsa jiki na tafiya. Watarana kuma, nakan yi motsan jikin da yakan shafu gudu ma ko kuma wanda yake a guri guda. Tabbas nakan motsa jiki a mabambantan lokuta saboda na samu ƙwarin jiki da kuma kuzahari a yayin da nake al'amurana na yau da kullum.

Gaskiya ba na jure wa zafi amma idan har ta kama ni na kanyi wanka saboda wannan wankan da zanyi zai taimaka mun wajen samun sauƙi wannan zafin da nake ji. Tabbas ko kuma ina yin amfani da mafici na yi fiffita ko na samu littafi haka wani ɗan kwali wanda idan aka rura shi zai bada iska to na kan yi amfani da wannan. Kai ko da ya kasance marfin kwano ne wanda zai ban iska. Nakan fifita wa saboda na samu sauƙin zafi. Saboda zafi ba a duniya ba yake yi sauƙi ba. Yana cire talikan. Haka shike ta kowani lokaci, lokacin bacci yazo yana damun ka to zafi yana damuna kam in dai lokacin shi yayi amma ina bin wannan hanyoyi ne na ga na magance shi saboda bana son shi.

To kayan ciye-ciye da na fi so kam dai su ne, irin su dabino, kwakwa, haka da kuma shinkafa da miya. Irin waɗannan dai abincin kam ina son su sosai saboda abinci ne waɗanda za ka ci su ba sa ginsa da wuri. Kuma idan kana cin su za ka riƙa jin ɗanɗano mai daɗi a bakinka. Ni ina son madara, ina son nama, naman kaza ba, tabbas ina son naman kaza saboda naman kaza yana da daɗi kuma yana da amfani a jikin mutum. Wannan ya sa na ji ina son naman kaza sosai. Da kuma wasu sauran kayan ciye-ciyen waɗanda ba zan iya tuna su ba yanzu wanda sai na gan su na ke jin ina son su. Amma dai tabbas ina son waɗan nan da na gayo, ina son su sosai.

Gaskiya na fi son kayan ɗaki na zamani wa'inda aka ƙera su da plywood, wa'inda ba local bane irin na da ɗa ake yi. Na fi son waɗanda aka yi da plywood aka ƙera su na zamani da ake yi yanzu. Akwai sif da za ka ga ana yi na plywood da bana, da sitiru, da noti da ake ɗaurawa. Wannan kayan ɗakin suna birgene sosai da sosai.

Gaskiya, na fi son tufafi na auduga sama da na silke. Saboda yanzu kayan zamani duk kusan na auduga ne, sun fi kyau. An fi son kayan auduga kuma ni ma su na fi so saboda suna da laushi. A maimakon wancan na silke ɗin ba su ga na auduga laushi da kyau ba ma. Shi ya sa na fi son kayan auduga.

Eh nakan karɓi baƙo ta hanyoyi da dama, naka karrama shi sosai ta hanyar yi masa faran-faran da kawo mishi ruwa da kuma ba shi abunci sannan in yatashi tafiya abashi kuɗin mota.